A'a bana yin tuƙin mota amma inason in koya tuƙin mota, yana ciki abubuwan da inaso in koya da, da, da wani lokaci. Umm, saboda tuƙin mota abu ne ya kamata da kowa da kowa yana dashi saboda in yaje yasamu kan mu a yanayin da muna nema wanda, wanda zai tuƙa mota ya kai mu wurin da zamuje kuma, e kuma yaje wurin da zaije.

A'a bana da katin kasuwanci tun dai bani da shago, domin ba mutum da na cika zuwa kasuwa sosai ba. Bana da katin kasuwanci duk ranar da zanje kasuwa, lokacin da zanje sayi abinda ban da shi ne. Amma dai in ba haka ba, bana kan je kasuwa yi kasuwanci. Lokaci da lokaci da nakan je ba wai ku wane lokaci bane da zan tashi in yi kasuwanci.

Eh, in a kashin wata muka raba kuɗin daidai dai kuwa a bi bashi daidai dai dai, to haka ne mun raba shi saboda kar wani ya ji kaman an cuce shi. Ko dai in kuɗin ya ƙara, sai mu ƙara rabin, in kuɗin ya rage, sai mu rage rabin. Duka muna raba dai mu kafaɗi, mu kafaɗi bayan mu ce ga abin da ya sa kuɗin ya rage kuma ga abin da ya sa kuɗin ya ƙara.

Ku yi bayyanai yadda kuke gyara ƙananan abubuwa a gida. Eh, muna gyara ƙananan abubuwa a gida kamar yadda muke gyara komai da komai a gida. Mukan fara mukan fara da wanda ya fi, akwai ƙananan abubuwa da akwai ƙananan abin da ya babba. To, mukan fara da wanda yafi babba saboda mu kare wanda ya fi karami, ko kuma wanda yafi kuma wanda ko an amince da shi ba zai damu ba, ba zai shafe wasu ba. Sai shine mukan bar shi a ƙarshe. Wadanneh kayan aiki kuke da su? Muna da kayan aiki da yawa a gida. Amma dai zan ce ya danganta da irin aikin ana magana kai.

Eh, ina dai jin abun da ya daɗe bamu gani ba mun samu. Farkon da za mu fara, in mun fara gaisewa, mun fara gaisewa har sun fara tambaya. Munanun majuna su kana, amma junan su suna, sai mun fara tambaya yanda suke nan. A duka abubuwan da suna yi lokacin da a cikin lokacin da ba mugan juna ba, da duka ko sun samu sabon abin yi ko suna yin tsohon abunda mun san su dashi, mun ƙare samun damuwa da abubuwan da yawa.

Dangantakar mu da abokan da abokanai aiki dai yana da kyau, yana da kyau sosai tun da yanayi ba mutum mai suna gaba ne ko abokan aiki da aka yi suna masu. Mazo muna tare muna muna taimake juna a wurin aiki in akwai mai tambaya ko kuma in akai mai nema a lokacin a lokacin nema, a lokacin da hudi ya yi zafi mukan dai taimake juna.

Top. Ba, ba yare da, ba, ba, ba yare da lokacin na, da, da bayan da lokaci na wuce baya gyaru. Ana, ana, ana sassamu sababbin kayayyaki a ko inda duka a yare. So ne ya sa na gan kowa musamman a, a, a, a kaman shekara a girma soson Hausa zai canja sosai kuma zan ce zai kara girma sosai. Fiye da inda yana yanzu. Sabobin kayayyaki, sabobin, ah abubuwan da ba, da, da, da baya farin su a Hausa da, da za mu, za mu iya jin shi a ma, a yanzu za mu, za mu ji shi a shekaru ashirin masu zuwa.

Ban da ranar da zan cire ɗiga, ranar da ina zuwa kasuwa, zan iya zuwa kasuwa ko da rana da, da, indai ina neman abu zan iya tashi in je kasuwa in nemi abinda ina so, na nima abinda ina so sai in dawo gida. Zan iya je kawo kasuwa ma ko sau biyu, ko so uku a rana, dik, a dai ina, indai ina neman abu saboda in sani eh na samu abinda ina nema a kasuwan.

Eh, kamar, kamar a watan biyu da ya wuce akwai, akwai, akwai abokanan abokina domin, domin shi abokina ne amma tun dai, tun dai shi baƙo ne a wurina kuma ya zo ya taimake ni lokacin man da, man da abincin, abincin kirki ko abincin ci a ɗaki. Shi yana so ya taimake ni, ya zo ya siya, ya siya abinci saboda ya zo ranar kwana biyu ne aka yi, ranar da shi ne ya cire kuya, ya sa, ya kawo ɗaki don mun siya abinci, abun da mun cira hado. Ya taimake ni sosai.

Ni dai ban ji ƙarin dogon gaisuwa ba, hadin kan gani sun zata suna dogon gaisuwa. Ni dai na fi son gaisuwa, in gaisuwa na ya guntu, ya yi, ya yi, ya yi dai dai dai, ya dai, ya dai, ya dai duka dukan tambayoyin da ya kamata ya duka. Ya ka ke, ya iyalinka, ya aiki, ya, ya kome da kome, ya yara, ya kome da kome. Me, me ka dai so gaisuwa da ita zai, zai, zai yi, zai guntu ba dai ya dogu ba kuwa dai zai, zai, zai, zai duka dukan tambayoyin da ya kamata ya duka.

To, ni, ni, ni, ni nasara a, nasara idona a, ni na fi mai-mahimmancin nasara idona da nasara idon, idon mutanen ina, da mutanen ina, ina kallo su da, da, da, da, da girma. Kalli kaman iyaye na, in nayi nasara a iya, a idon iyaye na nakan ji dadi saboda eh na sani eh mutane ne da suna, suna, suna son ganin mutum ci nasara ko kuma nasara wurin Allah saboda na sani Allah, Allah ne zai taimake ni in ci nasara saboda in na ci nasara shi ma zai dadi, zai ji dadi.